Kana bin kai ka idodin aiki? Wani lokacin ina bin kai kaidodin aiki amma kuma ai, indai mutam yasan aiki ai kai kaidodin aiki abin biyu ne. So idan ana cikin aiki aka sa kaida dole mutum zai bi kaidojin saboda a tsi guda tare ya tsige tare. Wannan shi ne wasu yan magana idan ana so a bi.

Wane irin fim kake kallo? Ina son kallon fim irin na su Indiya da kuma China. Amma kuma kwanan nan na kalla wani fim ɗan Korea kuma shi ma yana da matuƙar daɗi ƙwarai da gaske. Shi ƙwallon fim yana daga wani ɗan wasan fim da sun ce kallar da kuma yanayi masu, masu eh, yin wasan cikin fim ɗin.

Sau nawa kake kallon madubi? Hakika ina kallon madubi aƙalla sau goma a kowane safiya saboda idan na sha wanka, ina kallon madubi saboda ina so in gani ya yi kyau sosai. Shi yasa na ke so in gani a kallon madubi saboda in gani ya yi kyau. Wannan shine dalilin da ya sa na ke kallon madubi.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh mana, ai ni yanzu na saba da kunna Bluetooth saboda Bluetooth ya zama kamar jinin jikina. Duk lokacin da zan yi amfani da waya, ba na amfani da shi sai na ga na kunna Bluetooth dina. Dan yanzu za hakama yana aljihu na ne, abun ne ya sa ban kunna shi ba yanzu kawai saboda na san ban dade da kunna wayar nawa bane shi ya sa.

Sau nawa kake amfani da wayarka? Ina amfani da wayata sau ba a daɗi, saboda waya yanzu ya zama abun da ake amfani da shi a kullum, a kodayaushe. Idan baka amfani da waya sai ka ji gabaɗaya baka da lafiya. Idan wayarka ba ta samun kada sai ka ji gabaɗaya, sai a hankali.

Yaya unguwarku take? Unguwar mu dai tana da kyau ƙwarai da gaske, saboda ita unguwa ce mai suna rigasa a cikin garin Kaduna, a cikin ƙaramar hukumar Igabi a cikin garin Kaduna, a cikin ƙasar Najeriya kuma a cikin nahiyar Afirka kuma a duniya. Wannan unguwa tana da, tana da unguwa ce mai albarka, mai mahimmanci ƙwarai da gaske.

Kana iya tuƙin mota? Wannan tambayar da dai ba ta da kan gado, saboda ni dai tuƙin mota abunda na dauke ta ba wata aba ba ce, duk da cewa ban taba tuƙa mota ba kuma ban taba shiga, amma na taba tukawa sau daya. Amma ina sa rai cewa ina da yakin cewa duk ranan da aka bani mota in tuƙa in sha Allahu zan iya tabukowa.

Kana son wurare masu hayaniya? Gaskiya ni mutum ne wanda bai ci kasan hayaniya ba, sabida ni mutum ne wanda idan ana hayaniya a guri hankali na yakan tashi kuma nakan ji wani iri a jikina wani yanayi na rashin dadi. Saboda haka idan ana hayaniya bana jin dadi, sabida haka shi yasa nake so in ga ba a hayaniya a guri. Kun gane?

Me kake yi da ragowar abinci? Ragowar abinci na nakan ɗauke shi ne na ajiye su a cikin lokana saboda ai idan ka duba zaku ga cewa abinci abu ne wanda ake amfani dashi a ci idan ana jinyunwa. To idan akwai ragowar abinci ai mutum ba zai tsaya yana zuba mai idanu ba saboda idan aka ajiye shi zai lalace. Shi yasa ake buƙatan ka ba wani.

Kana sanya agogo a hannu? Kwarai da gaske, shi sanya agogo abu ne wanda ya danganta ga wane irin mutum ne. Saboda ni idan zan duba agogo bana wani tsawa ina duba hannuna kawai nakan buɗe waya na ne in duba agogona. Saboda haka na saba da duba agogo a waya. Idan agogon hannu ne kuma wannan kuma na ɗauke shi ne a matsayin fashion, shi yasa na.

Kana shan ruwa mai sanyi? Eh mana mai zai hana ni, ina shan ruwa mai sanyi. Amma kuma gaskiya na fahimci ruwa mai sanyi yana yiwa mutum yin illa a jiki saboda shi sanyi da kansu ma yana illa. Kuma daga cikin abubuwan da ke kawo sanyi, akwai shan ruwa mai sanyi. Idan kana shan ruwa mai sanyi, za ka ji gaba ɗaya karasa yanda za ka yi kuma sanyi ya kama ka har ka fara nema magani. Shi ya sa babu.

Wacce rana ce mafi kyau a mako? Rana da tafi kyau a mako, ita ce ranar Juma'a. Saboda a matsayina na musulmi, Allah ya faɗa mana a cikin Alqur'ani Mai Girma cewa ranar da tafi kyau ita ce ranar Juma'a. Kuma idan mun wuce ranar Juma'a ta yi, nakan sa tufafina na sa kayan da na fi so farare, in fesa turare, in tafi masallaci.

Kana raba wurin da kake a yanar gizo? Eh mana ina rabawa mana, me zai hana ni rabawa? Ina raba wurin, wurin da nake a yanar gizo, ina raba wurin da kake a yanar gizo, ina raba wurin da take ita ma a yanar gizo. Saboda ita yanar gizo wuri ne wanda yake buƙatar sirri. Ba su gaje ka na, ka na aikin ka, ka na wasu abubuwa da ba'a so rasu kan gado. Dole sai kana yi, kana raba gurare.

Menene abun sha da kafi so? Ni dai abun sha da nafi so ya danganta da ko abu ne mai dumi ko mara dumi. Indai mai zafi ne, ina son kunu da sassafe da kuma shayi. Idan mai sanyi ne kuma ina son zoɓo da kunun aya da, da, da kananfari da masoro da, da wannan. Ina ƙwana? Da abubuwa makamanta haka da dai sauransu.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, wani lokacin ina miƙe jiki wato exercise kenan. Dan yanzu haka ma jikina ciwo yake. Na je na ɗaga ƙarfe shigarar jiya da jiya na ji ba daɗi. Yanzu haka ji nake kaman, kaman, kaman zan mutu. Wallahi, jikina na mun ciwo sosai don sai da na sha magani jiya gaba daya ma. Ka ai miƙe jiki a baya ai babu daɗi.

Kana da sa hannu a saƙonninku? Eh mana! Ina da sa hannu a saƙonni. Wani lokacin ma idan zan sa hannuna nakan yi, ahhh, nakan ɗauka biro ne sayin sa hannu, sayin ta zazzanawa ina hauka na a ciki saboda kuma ina suna kuma mahaukata ne. Hi sa wani lokacin ina yana yi, ina yi ina, na zakuga ina dariya na ni kaɗai haka. Amma wani lokacin fa ba wai ba.

Kana lulluɓe da bargo? Eh, ina lulluɓe da bargo, saboda ai shi bargo abu ne wanda yake da matuƙar kyau sosai. Kuma idan kana lulluɓa da shi za ka ringa samun wani irin sukuni kana jin daɗi sosai. Kuma irin musamman ma idan aka ce maka ana sanyi ai lulluɓa da bargo ya zama dole. Saboda idan baka yi hakan ba ai, kai kan ka ba za ka ji daɗin jikinka ba ko? Shi yasa ai yana da kyau.

Yaya kuke aiki tare da ƙungiyar? Ƙungiya ita aiki da ƙungiyar ƙwadago da sauransu yana da kyau. Amma wani lokacin idan mutum ya yi aiki shi kaɗai, yaɗan fi samu abin da yake so saboda in ka samu kuɗi ba sai ka sha nuna wa mutane ba. Amma idan ka yi aiki da ƙungiyar, za ka fi shan wahala kuma za ka sha mamaki sosai. Shi ya sa.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, ina raba abincina da mutane saboda su mutane da ayi rahama ne kuma ba sherin kenan ai. Amma idan kukayi wannan hausannaku idan kuka ce raba abinci, raba abincinku. Ya zama kaman misali mutum yana raba abinci ne irin na taro aka irin na serving. Amma kuma cewa ya kamata kuyi kana hada.

Ina kake son ciyar da hutu? Ni ina son ciyar da hutuna a cikin takeaway, musamman ina so in je ina na ga, inga na je gari misali irin garin Lagos da Abuja musamman a ce muna da ƴan uwa acan in je garin in je in ci hutuna a cikin ƙoshin lafiya. Wannan shi ne dalilin dayasa, nake so in ga, na sami kuɗi na, fila rayuwa kuma na yi aure saboda zan dinga yin hutu a gida.

Wane irin yanayi kake fi so? Ina son yanayin, a, ruwan sama ko kuma yanayin sanyi. Amma gaskiya bana son yanayin zafi. Saboda shi yanayin zafi yana da, yana takura min sosai. Shiyasa na fi son yanayi na sanyi da kuma na ruwan sama. Kuma yanayin sanyi da ka dauko bargo ka yi ma ya fi ka abin nan shike nan. Amma shi zafi.

Wane gidan abinci kake fi so? Ina son gidan abinci wanda aka yi shi, wanda ana sai da ciwo da shinkafa da waina. Saboda irin wannan gidan abinci yana da fa'ida ƙwarai da gaske kuma wani lokacin ana iya samun abincin da ake so. Idan aka saka waina ana samiya. Kun ga irin wannan gidan abinci, ayi mai albarka ne koh? Kuma idan aka.

Nawa takalma kake da su? Ina da takalma guda aƙalla, aƙalla ba ƙasar ba kaman guda uku yanzu haka. Ina da mai ruwan toka, ina da takalmi mai ruwan, um, tarwatsa sannan kuma, ina da takalma mai ruwan, um, fari da baƙi sanan kuma ina da baƙi guda ɗaya. Kusance, kusance takalma suna da alfan.

Kana yin addu'a kullum? I mana, addu'a ai shi ne ma takobin mumini. Idan ban yi addu'a ba ai sai maƙiya su kadani kuma sai in samu matsala a rayuwata. Amma idan ina yin addu'a, hira zan samu sauƙi a ko wane alamarana kuma duk wani abu da zan yi zan gan shi cikin natsuwa da annashuwa. Wannan shi ne gaskiyan bayani akan maganar addu'a.

Kana duban kalandu kullum? Aishi kalanda abun dubawa ne, sabida a duk lokacin da aka ce maka wani abu zai faru za ka tsaya ka duba kalandanka dan ka tabbatar da ranar da abun zai faru. Amma kuma yanzu kalanda ba a cika dubawa saboda akwai shi a cikin waya. Da ka zaro wayanka za ka duba kalandanka ka sanar.

Me kake yi lokacin da babu wutar lantarki? Wutar lantarki tana da mahimmanci don yanzu haka inda nake zaune akwai wutar lantarki. Saboda haka na saka charging wayana da system ina da kuma earpod da cikin powerbank ina. Amma idan babu wutar lantarki nakan natsune injin kwanta inyi bacci.

Yaya kake bikin ranar haihuwarku? Bikin ranar haihuwa abu ne wanda yake da muhimmanci, saboda haka idan za a yi shi, ana buƙatar a ce kana da kek ɗin da za ka yanka kuma kana da tarugu da albasa da za ka sa a kek ɗin. Saboda shi kek idan ba, a sa masa tarugu da albasa ba da suga da gishiri yana ɓaci. Shi bikin ranar haihuwar ku abu ne mai muhimmanci.